Eh gaskiya nafi amfani da manhaja ta WhatsApp wurin tura saƙonni wa abokai da kuma bukkun hulɗa na kasuwanci. Na fi jin daɗi ta WhatsApp yauwa sai Twitter da sauran su. Na fi jin daɗin amfani da su.

MashaAllah, abokan ciniki gaskiya mukan tattauna batutuwa masu kyau tare dasu, wanda zamu samu ci gaba, a cikin harkokin mu na kasuwanci. Kaman muduba wani kasuwanci ne wannan.

Gaskiya, ina da kunnen fanka ga a cikin daki na kwana nafi so na bashi a namba uku yabi matsakaici kenan, tunda ba zai damu ni ba don yana haifar mun da ciwon mura.

Mm, naka ba shirya abubuwan, ba ƙa'idodin da ya kamata, kamar rubuta takarda ga shi mai gidanmu na ma'aikata sannan na bi ta hannun masinja Shi a ofis.

Ah sosai sosai. Lallai ni mutum ne mai son karance-karance sosai. Domin ina jin daɗin karantar littafai, ina ƙaruwa sosai ina ƙara samun sabobin ilimomi wanda ban sani ba a ƙwaƙwalwa na wanda kuma wannan gaskiya ba abun da zance yana matakan sa ni farin ciki sosai. Ga ina samun ilimi.

Mm, gaskiya sau da dama na fi son amfani da fanka saboda AC yana nan a ma'aikata ofishi sannan kuma in ka sa shi a gida sai ta haifar maka da ciwo na sanyi, ciwon sanyi, pneumonia. To na fi son amfani da fanka sau da dama.

Eh, lalle muna da manufa na wata-wata kamun, ah, mu nan a yankin mu, za mu yi duk wata za a ce ga abun da zaiyi ya kamata a yi, wanda zai kawo cigaba a cikin al'umma.

Umm, musamman na iya gabatar da rafoto akan abubuwan da suke faruwa, a ga maigidana musamman ina wannan mataki, in kuma bana nan wani littafi kenan sai na bari amma ina na iya haɗa rafoto in gabatar da shi.